Yaya kake gaishe da-- yaya kake gaishe wa mutane? To a gaskiyar magana, ina gaida kowa bisa al'adarsa da kuma bisa yanayin gurin da na tsince sa. Domin abubuwa biyu suke nuna cewa ga yadda za ka bai wa mutum gaskiya na farko, inda ka riske sa, ma'ana yanayin gurin da ka, ka same sa kake mu'amala da shi. Sa'annan na biyu kuma wane yare ne shi, wane harshe ne yake magana da shi. Wannan shi ke nuna yanayin harshen da ya fi ƙwarewa. Idan ko ka ga ba yarenka ba ne ba harshen ku ɗaya ba, to za ka yi amfani da harshen da ya kasance kasancewa yana da fahimta, ah, ta wannan ɓangaren. Ko ko zai iya zama harshen ku ɗaya amma kuma yanayin sawin harshen ya sha banban da shi yadda yake gana gaisuwa irin tasu. Kamar misali, idan aka lura kamar a, a nan ƙasar Hausa da muke magana, za a ga Hausan Sokotawa ya sha banban da Hausan Zamfarawa. Hakanan Hausan Sokotawan da Zamfarawan da kuma Kabawa kusan duk abu ɗaya ne. Su su kan iya gara, gane junansu sabida saɓanin kaɗan ne. Sabanin wanda bai fito daga irin wainnan gurare guda uku dana kira ba kamar a ce Bakatsine ne ko Bakade ne ko kuma Bakano ne. To za a samu saɓani ƙwarai da gaske da wa'incan Hausa uku da na fara kawowa a matsayin misalai. Wanda gashi dai duka dai Hausa ne amma kuma gaisuwa ta sha banban. Kamar misalin wanda suka fito daga wancan ɓan-ɓangaren kamar basokoce ko bazamfare ko kuma bakabe, za ka ji suna cewa, ya, ya ka kwana, ma'ana ka tashi lafiya. To amma kuma shi wanda yake nan sashi na ɓangare kaza sai dai ya ce maka da fatan an tashi lafiya ko kuma ina, ina kwana, ma'ana ya ko kuma ya ka waye gari lafiya. To saɓanin wancan Hausar ya kwana da haka suke cewa ko ka kwana, ma'ana gaisuwa ce su a wannan gurunsu. Wanda idan kai ba ka fahimci Hausan ba, sai ka a za ma ko Izgalanci ne ko kuma zagi ko abin da ya jiɓinci haka makamancin haka suke ƙoƙarin su yi a gare ka. Wanda ko ba haka ba ne akwai saɓanin haka ɗin ƙwarai matuƙa da gaske.